Wato duk wani, duk wani Bahaushe a bikinsa zai ce maka bikinsa guda ukune na farko shine bikin Sallah. Shine Sallah Babba da Sallah ƙarama. Sai kuma bikin Takutaha wanda ake yinsa lokacin watan haihuwar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama. Sai kuma biki irin na aure. Wato shi bikin Sallah na farko yanda ake yinsa kowa yakan yi ɗoki ne kamar irin an gama azumi. A cikin wannan lokaci zai je ya ɗinka sababbin kaya da shi da iyalinsa su tafi sallar idi. Idan sun dawo su zo kuma su zauna a gida su ci abin da su ka dafa na wannan sallar idi. Washegari kuma su kan tafi kallon hawan daushe wanda sarki yakan zagaye yaje ya gaishe da mahaifiyarsa ya dawo. Idan ya dawo daga gidan mahaifiyarsa sai kuma ya zo ya zauna ya tsaya a bakin ƙofar kudu. Su kuma mutane sara har hakimai da kuma ƙananan sarakuna su dinga sukowa da gudu suna ka mishi gaisuwa. Sai kuma har rana ta uku, rana ta biyu ga Sallah. Shi kuma inda zai tafi hawan Nassarawa, inda ya tafi zai kuma tafi can hawan Nassarawa ya je gidan gwamna inda yake zuwa gidan gwamna ya gaishe shi, in ya gaishe shi sannan kuma ya biyo ya zagayo ta fage ta tafi ƙofar mata ya koma gida. To haka shi kuma akan yi shi, a. A Sallah Babba. Amma kuma bambancin Sallah Babba akwai wani ƙarin hawa guda ɗaya wanda ake yanke shi kuma biyar ga Sallah. Shi kuma akan tafiya Fani Sau lokacin ƙaramar Sallah. A bi ta hanyar airport a je can cikin Fani Sau, wani garin Fani Sau a je a zauna sannan kuma a ɗan huta sannan a dawo. Sai kuma lokacin shi kuma Babbar Sallah sai ayi hawan shi kuma ɗorayi. Wanda shi kuma daga cikin gari gidan sarki zai toho wata unguwa da ake ce mata ɗorayi. Sai kuma shi kuma hawan Takutaha wanda su kuma mutane na cikan gari suka mai da shi tankar al'ada sukan ɗinka sababbin kaya domin murna haihuwar Manzon Allah. A fito titi makarantu na islamiyya kala kala su fito titi sukan ɗauki hanya tun daga cikin gari haka suyi can ƙofar mata su zagaya ta ƙofar nasarawa su dawo ta cikin makwarari su biyo ta, su dai bi zagayen cikin gari su je wasu kuma su tafi hawa kan Dala. Idan suka je wannan hawan kan Dalan a nan kuma za'a hau dala a ɗan yin ɗan hutuna, a ɗan yi waƙoƙi sannan kuma a ɗauko hanya kuma a dawo kuma kowa ya kama gabanshi. Sai kuma biki na farin ciki na al'ada kuma da ake yi shi ne bikin ɗaurin aure wanda shi kuma ango zai tashi yana murna zai yi sabuwar mata, da sassafe ya tashi, ya saka babbar rigarsa. Idan ance ƙarfe goma ne ɗaurin aure ya saka babbar rigar sa ya je ya sauko ya tafi gurin ɗaurin aure tare da shi da abokansa wanda waliyansa manyansa kenan. Za su shiga cikin masallaci su nema mashi aure. Idan suka nema mashi aure, idan an bashi aure su biya sadaki. Idan suka biya sadaki ayi addu'a a shafa fatiya, ya dawo gida kuma ya haɗu da shi da abokansa su ci abinci. Sannan kuma su kuma can ɓangaren mace su kuma in iyayenta suka dawo daga ɗaurin auren nan su ma a dafa musu abinci su ci, su sha sannan kuma sai su kama gabansu su manya kenan. Su kuma mata a lokacin a dare sukan tafiya wani irin ake ce ma shi yinin uwar amarya wanda shi kuma zai tafi su je a daren su je su samu ata kiɗa a kama guri anata kiɗa mata zalla suyi abinda zasuyi na waƙe waƙen su to yayin da aka gama wannan sai kuma a dawo. Akwai kuma ainihin kamu wanda duk kafin ayi wannan ɗaurin aure akan yi kamun ango da kamun amarya. To bayan anyi wa'enan kamun kuma sai ɗaurin aure. Daga ɗaurin aure kuma sai wannan kuma biki na uwar amarya wadda itace ƙirjin bikin za ta yi. Shi kuma ango yakan yi nasa ko ƴan uwan ango su kan haɗa nasu su kan yi nasu su ma a wani gurin su kira aliya zallal zuri'ansu su kuma su zo su yi nasu. To idan aka gama wannan kaɗe kaɗe ne da wannan raye-rayen sai kuma washegari da aka ɗaura aure da yamma haka sai a zo a tattara kuma angwaye su zo da motoci su ɗauki amarya su tafi da ita gidanta da za ta zauna. To wannan shi ne bukukuwa guda uku da akan yi a al'adancen Hausa kuma wanda kowa in dai yana Bahaushe yakan yi farin ciki da wa'ennan bukukuwa domin farin ciki ne da Allah ya nuna maka zuwan wa'ennan ranaku wanda wasu da su.